Lallai kuwa ina riƙe lema lokacin ruwa, ina amfani da lema sosai. Domin wajajen mu idan aka fara ruwan sama sai ka ga daga safe har yamma ana ruwa. Idan ba ka yi amfani da lema ba sai ka kasa yin al'amuran da ya kamata ka yi a rana. Shi ya sa duk lokacin da ya zama ko damina ina amfani da lema. Sannan ma idan rana ya yi yawa yana canza launin jikin mutum, yana sa ni in yi amfani da lema sosai.

Yanda nake magance damuwa a aiki shine ina zuwa in same duk waɗanda suke da hannu da shuni a cikin wannan aikin ko kuma shugabaninmu. Idan akwai damuwa sai in jawo hankalinsu, in same su a ofishinsu, in musu bayani wannan hanya muke bi da su yadda muke yi mu cikan duk wani damuwan da muka samu a wajen aiki.

Duk lokacin da nake jin damuwa, ina zanna ne in zurfin tunani game da damoyin da ya fuskance ni, wani sa'a kuma ina neman taimako daga abokanaye ko kuma wanda muke iyali daya. Amma gaskiya ina samun lokaci in zurfin tunani in san ya zai in fidda kaina a wannan damuwan.

Lallai kuwa da daddare ina son kallon wata. In tabbatar in gan ko wata ta buɗe bakinta ga baki ɗaya. Ina kallon wata kuma wani sa'a lokacin Ramadan domin lokaci da musulmai kusa da ni suna yin azumi. Gaskiya ina kallon wata jifa jifa.

Eh ina kallon taurari da dare. Wani jifan ma zama na ke yi in zanna in kirga su, in duba na kudu ko na gabas ko na arewa wanne ne suka fi yawa. Ina zanna in duba taruwan su sosai ko kuma wanne ya fi wani walƙiya. Akwai sa'an da ba ni kaɗai ba ko ni da ƙannena muna zanna mu kalli taurari sosai.

Sanda duk lokacin da na yi wanka ina amfani da man Vaseline, mai ce kaman Stella Vaseline. Tun aka haife ni irin man da na ke amfani da shi kuma mu a matsayin iyali muna amfani da shi sosai. Ina shafa a jiki domin kar jikina ya yi fari. Don mai ce mai kyau sosai kuma muna samun ta a farashi mai rahusa sosai.

Ina kwana kullum wajajen ƙarfe goma sha ɗaya sha biyu kuma ko zuwa ƙarfe ɗaya na safe. Domin ina da wasu buƙatu, wasu larurar da nake da shi. Bana cika kwana da wuri. In na samu zarafi, sai aiki can cikin dare kafin nan in yiwo baci. A magaskiya kwanana kamar yadda na ce ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu ne.

Sosai ma ina rufe baki lokacin hamma. Ina yin haka ne domin kada in yada wani kwayan cuta ma makwabcina. Domin haka aka koya mun a makaranta tun ina makarantan firamare, shi yasa da na koya idan zan yi hamma sai in kawo hannuna in rufe bakina domin kada yin wannan hamma wanda yake kusa da ni ya ɗibi wani kwayan cuta.

Ai na yi saitin waya na yanda zai daidaita haske da kanta domin kar ya ɓata mun ido. Babu ma kamancin cikin dare idan ina amfani da waya din. In wuta ya yawa da kanshi sai ya daidaita.

Lallai kuwa ina da ina amfani da ajiya a yanar gizo, ajiya irin ta Gmail ko kuma wallet wanda nake amfani da shi a aje su crypto ina, ina amfani da shi. Ina amfani da wallet ko jaka ta Bitget, da Binance da kuma Trust Wallet ina amfani da su.

Ba na cin manufar tallace-tallace domin ban da abin da zan saida. A gaskiya ina ganin jama'a suna kawo kasuwancinsu su yi tallace-tallace a yanar gizo. Amma ni ina gani kawai ban da wata abin da zan saida a yanar gizo shiyasa ban damu da tallace-tallace din ba.

Yawancin hutun da nake yi a wurin aiki lokacin tashiwa ko a marance, zuwa ƙarfe uku ko huɗu shi nake hutawa. A wani sa'a din lokaci ce wanda muke rufewa daga aiki. Idan na rufe na je gida sai in samu in huta sosai.

Kwarai ma ina sanya agogo a hannu domin duba lokaci. Ina sanya agogo a hannu domin ya fi mun sauki idan ina so in duba lokaci, duk lokacin da nake aiki. Don ban samu dama inje in dauko waya dina. Agogo kullum yana hanuna da safe, da rana da yamma. Don ina nan ina da aiki sosai ina ajiye wayana da nisa ko kuma in boye shi inda bana zuwa wajen da wuri. Ina ɗaura agogo a hannu sosai.

Eh gaskiya muna da labule a gida kuma kalan labulen mu launin kore ce. Don kala cin da muke so sosai. Muna amfani da wannan labulen mu tare iska, mu tare kura da kuma sauro kar su shiga ɗaki. Lallai kuwa kal kalan launin kore shine labulen mu.

Ina tafiyan wurare a ƙasa ko kuma a keke. Idan wurin da nisa sai in hau keke idan kuma bai da nisa a ƙasa zan tafi ko da ƙafa na. Ina jin daɗin haka domin wata hanya ce wadda nake motsa jini na kuma na so yin hakan sosai.

Ai abinci mai yaji shi yafi badu ɗanɗano sosai. Babu ma kamar idan zan ci shinkafa ko zan ci ƙose gaskiya ina sa yaji sosai don yana bani kuzarin cin wannan abincin sosai. Abinci ba yaji ai sai tayi min da zuciya bana bukata. Na fi son abinci mai yaji sosai.

Lallai kuwa ina kula da lokaci sosai. Ina aiki kan lokaci ma sosai ba bayan lokaci ba. Duk wani aikin da ke da muhimmanci gare ni, ina aiki kan lokaci sosai. Ba na so in gan nayi aiki gaba gadi ko kuma hankali na a tashe. Ina ƙwallafa raina aiki akan lokaci sosai.

Ina aiki da kamfanin fura da nono ne. A wannan kamfanin jama'a suna zuwa su sai su sayi wannan fura da nono a farashi mai rahusa. Fura da nono muke sayar da a wannan kamfanin. Sai mu je kaman kamfanin Napoli mu samu nono a wajen su ko kuma fulani suke kawo mana nono mu sayar. Mu zo mu yi shi a matsayin fura da nono.

Idan ayyuka ya mun yawa ina raba da wasu a wajen aiki ina, domin mu samu mu kammala da wuri. Wasu sai su yi na safe, wasu su yi na rana ko kuma in duk za mu yi a lokaci daya don mu samu mu cika karfin wannan aikin muna rabawa.

Idan muka yi gagarumin aiki, kamfani tana iya samu gabatar da rahoto wanda ai ni ma na koya wannan gabatar da rahoton. Ina ɗau lokaci in rubuta duk abubuwan da muka yi a rana, in gabatar da rahoto ga me dasu, su waye da waye suke da hannu a cikin wannan aiki na ranan.

Ina yawan son cin miyan kuka da kashi a ciki. Miyan kuka an gaya mana masu kiwon lafiya a kan cewa yana ƙara jini. Gaskiya ina son miyan kuka sosai. Wani sa'an ma ina dafa da wake. In na samu miyan kuka ai selasa, hannu kawai na ke yi.

Ni bana wasa da lokaci sosai, idan duk inda zan je yana da muhimmanci gare ni. Idan aka ce ƙarfe goma, lallai kuwa ƙarfe goma za a ganni. Idan aka ce ƙarfe sha biyu, lallai kuwa ƙarfe goma sha biyu za a gani. Bana zuwa daga baya.

Ai ina motsa jiki sosai kullum ta wajen wasan ƙwallo. Ni mai son ƙwallo ne sosai. A marance ina ɗaukan takalmin ƙwallo na injin sami abokanaye na mu buga ƙwallo sosai. Bana wasa da ƙwallo don na san muhimmancinsa a jiki. Ina motsa jikina sosai ta wajen buga wannan wasan ƙwallo.

Ina yawan tuna wasan gargajiyan da muke zuwa muje mugan tun nake yaro. Yana cikin abu dayan da bana mantawa. Wannan wasan gargajiyan ana zuwa ayi wasan kokuwa sosai a wajen. Sai muje mu taru tun muna yara mu gan yanda ake wannan wasan kokuwa. Har muna ma koyan yanda akeyin kokuwan.

Ai ba mu a wasa da datti a gida, shi ya sa muna cire takalman mu. Gaskiya ina cire takalmi na duk lokacin da nake gida. In zan shiga ɗaki sai in cire takalmi, in zan fita in sa takalmi na in fita. Don ba mu a son mu ɓata gida da datti shi ya sa idan na zo ko faɗe sai na cire takalmi. Baƙi ma su ka zo haka sai su cire na su takalmi.

Domin na ba da gaskiya cewa akwai Allah, ina addu'a sosai don biyan bukata dina. Akwai abubuwan da ba zan iya yi wa kai na ba Allah kaɗai zai yi mun. Shi ya sa ina son addu'a in gaya masa bukatuna, in gaya masa zuciyata. Ina addu'a sosai gaskiya kusan kullum ma.

Ina karanta jarida sosai a yanar gizo. Ina karanta jarida in san dabbabbarun da yake faruwa kusa da ni da kuma can nesa ko duniya gaba ɗaya. Ina karanta jarida in san siyasan da yake faruwa a ƙasa na da kuma kusa da ni ajiyar da nake.

Ni kuwa ina yawan son cin naman akuya. Naman akuya na da daɗi, babu ma kamar naman bunsuru. Da yake yana da wari amma duk da haka na fi son cin naman bunsuru. Idan nayi miya na nayi dage-dage da shi. Ina jin daɗin cin naman bunsuru ƙwarai da aniyya.